Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ƙwarai daga gaskiya kam ina riƙe lema lokacin ruwa. Domin ko ba komai, lema tana da matuƙar muhimmanci, za ta tare maka ruwan da ke sauka. Matuƙar har in ruwan da ake yi ba mai yawa ba ne. Amma idan ya kasance lemar da kake amfani da ita, ruwan ya sha ƙarfinta, za ka gani ma yana ɗauke lema ɗin har ya juya ta ya sauya ta. Saɓanin idan ruwa ba da ƙarfi yake zuwa ba, yana zuwa a hankali a hankali. To a nan kam za ka iya riƙe lema har ka yi amfani da shi duk inda za ka je ka kai magacinka za ka kai inda kake bukata. Amma kuma idan aka ya kasance iskar da ake yi na wannan ruwan ya fi ƙarfin lemon, ita kanta lemon gulɓa cewa take ta hargitse ta lalace gaba ki ɗaya. To amma kuma idan ya kasance lemon mai matuƙar ƙwari ne, mai banƙaye da kyau, za ta maka abun da kake bukata duk da cewa iska na kaɗawa, za tayi ƙoƙarin samar maka da kariya gurin ruwan sama. Idan ya kasance ke nan ruwan ba mai matuƙar yawa ba wanda ya fi ƙarfin lemon kuma iskar ta fi ƙarfin lemon. Wannan dai gaskiya kam shi ne, akan maganar riƙe lema. Domin yana da matuƙar muhimmanci idan ana ruwa kam mutum ya riƙe, lemarsa a kayinsa domin ta kare sa daga jik-jikewa a cikin ruwa wanda zai iya haddasa masa rashin lafiya da kuma rashin samun natsuwa. Wanda jikewarsa ɗin nan zai sa ya ji kamar ya shiga wani yanayi wanda bai taɓa shiga ba. Wannan shi ne dangane da haka ɗin.